Kano tunbin giwa ko da me kazo amfika tun kafin an yi ɗan Kano ne, abin da ya sa ake cewa Kano tunbin giwa shine saboda duk wani abu da ka sani haka ana samun sa a Kano, inda yana Najeriya kuma ita jalla babbar Hausa ce. Komai ananta kuma ita ce tushe mafi ƙarfi na garin Hausawa a Najeriya. Shiyasa ita ce wata laƙabi da Kano jiya, saboda ita ta haɗa kowa da kowa tun wani bakunci shekara da suka gabata.